Kuɗin wutar lantarki yana kaiwa kimanin naira dubu hamsin a wata. Saboda yanayin abubuwan da ake amfani da shi suna da yawa, shi ya sa ya zamana wutar lantarki. Wani sa'in ma yana fin ma dubu hamsin har dubu saba'in yana kaiwa kuɗin wuta a wata. Watasa'in ma yana fin dubu saba'in saboda akwai ACs, akwai fridges, akwai freezers, akwai other appliances kuma wanda suke da raina wuta irin su microwaves, toaster da dai irin waɗannan abubuwa ne.

Eh to gaskiya kayan ciye-ciyen da nake so suna da yawa. Gaskiya bazan iya lissafo su ba saboda ma yawansu. Ni gaskiya mutum ne wanda ina son abubuwa da yawa. To gaskiya kayan ciye-ciyen da nafi so ni banma sani ba. Don gaskiya suna da yawa. Inna ce ga wannan, wannan shine wanda nafi so to gaskiya ba haka ba ne.

Eh ina jin hayaniya sosai, saboda in abu yaƙi cinye wa, ni ma ina zama ɗan hayaniya. Hayaniya ma na gaskiya ma kuwa ni ɗan hayaniya ne wanda ba na son yin hayaniya. Saboda in na yi hayaniya, hayaniyata tana zama hayaniyan da za ta zama hayaniya. To shiyasa ni ba na son in gan in na yi hayaniya. Indai na aka ga ina yin hayaniya to gaskiya ta kama ne dole ko naga wani ɗan uwana wanda ake son a cutar da shi toh dole ne sai nayi hayaniyan, shiyasa.

Ina kammala aiki akan lokaci ne idan na sa na dukufa a kan yin aikin ba tare da na ce zan yi wani abu ba ko zan danna wayana ko in yi wani magana, a'a, aikin kawai nake dukufa na yi saboda na ga na gama akan lokacin da na gindaya ko da aka gindaya mun. Dole ne sai na gama akan lokaci.

Eh, gaskiya na fi son launin tawada baƙi. Na fi jin daɗin amfani da baƙin tawada na. Saboda kawai ni ma ban san meya sa ba amma dai gaskiya na fi amfani da baƙin tawada. Baƙin launin tawada na fi amfani da shi saboda na fi jin adadin amfani da shi, ya ma fi min kyau akan bula. Shi bula shi ma yana da kyau amma dai ban wani ceka amfani da bula ba. Na fi amfani da launi na baƙi.

Aini amfani da yawan amfani da internet ɗina bazai ƙirgu ba, saboda ni ko yaushe I'm always active kawai. Duk sanda kake bukata ta kawai, send the message kawai, zan same ka zan ma reply. Akwai wasu ma da yawa da suke tunanin bana internet saboda basa ganin ina posting ko ina status ko wasu abubuwa kawai amma kuma in sukamin message zan musu reply. Kawai ni koda yaushe ina kan internet ne.

Yawan sa'o'in da nake kallon wayana ba za su misalta ba. Ina cika adadi don na yi ƙarya saboda ko da yaushe, kowane irin lokaci ina kallon wayata. Ban san wani lokaci da ba na kallon wayata ba, sai dai maybe in ina sallah ko ina masallaci. To shi ne nan wayana ma ba na zuwa da shi wurin ibada saboda ka yi zaman min, ka ɗauke min hankali daga abin da na je yi yau na koma wani abin da ba shi ba. So gaskiya sa'o'in ba za su taɓa misaltuwa ba ko ba za su ƙirgo ba. Sai dai in ce zan ɗan ƙiyasta kuma ƙiyastawa kawai ƙiyastawa ne. Zan iya cewa irin awa goma zuwa awa goma sha ɗaya a rana iya sa'o'in da nake tunani ke nan ina kallon wayana. Haka nake tunani saboda bari misalta ba.

Eh ina sanya agogo a hannu, amma ni mutum ne wanda bana sa agogo mai nauyi. Irin manyan ƙatattakan agogona nan, bana son su. Ni kawai na fi son agogo ɗan simple kawai, wanda zan sa shi inji kaman ban sa komai a hannuna ba, to na fi son irin wannan agoga. Kuma ni ina sanya agogo a hannuna na dama ne. Wasu sun son ce wai, hannun hagu ne daidai sa agogo, amma ni a ra'ayina ni a hannun dama na ke sawa saboda hakan na ke tunanin ya fi mun auri na.

A kayan ɗaki wanda na fiso, daga wardrobe sai drawer, ni wa'innan su ne muhimman kayan ɗakina. Zan iya rayuwa ko babu gado, indai ina da wardrobe da drawer, lafiya lau zan yi rayuwa na ba wani koɗafi, ba wani magana, ba wani ja. Saboda inda ina da wardrobe da drawer, to ni ɗaki a wurina ya cika. Sun fi mun komai a cikin ɗaki.

Da yamma lokacin dawowa na daga aiki kenan, to wata sa'in yana ɗan ɗauka na lokaci sa'i mai tsaho saboda yanayi na wata sa'in akwai gosulo, akwai cunkoson hanya, hanya ba ta tana toshewa saboda kowa yana so ya dawo gida ya je wurin iyalinsa ko ya tafi wurin yan uwansa. To hanya yana cakudewa amma lokacin ne in na dawo to wannan cakudewar da hanya ke yi yana ja mu daɗe kafin mu ƙaraso gida. To sabida haka shi yasa ina dawowa da daddare lokaci nayi sallah na dama kuno, nayi sallar isha sai in ci abinci in kwanta in yi bacci.

Eh to alhamdulillah. Babban nasaran da muka samu a wurin aikinmu shine Allah ya ɗaukaka maigidanmu. Allah ya ɗaukaka shi a wannan sana'an da muke yi. Allah ya ɗaukaka shi sosai sosai saboda sunan shi ma kawai in muka je, in muka gaya za mu ci alfarma. Sunan shi muna neman wani harka ne ko muna neman wata mota, an za ayi mana sauƙi in aka ji daga wurin shi muke mu tare da shi muke aiki. Sababin da zan ce shi ne kawai Allah ne ya ɗaukaka shi. Allah ne ya ba shi abin da yake samu. Allah ne ya ba shi wannan lokacin shi ne. Ba wani wanda ya isa yana.

A'a ba ƙaramin daɗi nake ji ba, ina matukar farin ciki saboda na san ranan alhamdulillah an shiga cikin alheri. Tsari sun sauka, an yi kasuwa, sun yi ciniki. So alhamdulillah na san nima zan ɗan shiga tsari na ɗan wasu yan lokuta bi'iznillahi kafin kuma wata harƙar lanta ƙara faɗuwa kuma aka ƙara shiga wani alkhairan. Mu ko da yaushe muna cikin neman alheri ne kuma muna neman Allah ya bamu saa a sana'ar da muke yi, Allah ya bamu saa a kasuwan cin da muke yi.

Ina magana da abokanai ciniki cikin kamala da natsuwa, da fahimta da maida sanin mahimmancin mutum ma a ƙaran kanshi mutum ba wai saboda kasuwanci ba. So ina saka waina abubuwan fes kuma kome kwastoma zai yi ba zan ji haushi ba, ko in ce zan zage shi ko in kore shi a zan bi shi a yanda yake. Mu tafiyar da al'amari kasuwancin mu mu tatta.

Sosai ma kuwa ina lulluɓa da bargo. Yanzu ma a haka a cikin bargo nake a lullabe. Ina tunanin in na gama wannan session ɗin, in je in kwanta. In tai in kwanta, in yi bacci na. In ja bargo, in lulluɓe jikina, in kwanta, in sha bacci. Zuwa karfe uku in sha Allahu kuma in tashi.

A gaskiya bana iya busa tsaki saboda ba hurumi na ba ne ko in ce ba aiki na ba ne in iya hura tsaki. Hura tsaki mata ne aka fi sanin su da iya hura tsaki. Mu aikin mu mu je mu fita mu nemo ne, mu je mu kawo masu su kuma su sarrafa shi ya dawo abin da za mu iya ci.

Rubuta jarid-- rubuta rahoto sai ka ce wani ɗan jarida? A'a ni ba na rubuta wani rahoto a a'a ba na wani rubuta rahoto. Wannan aikin 'yan jarida ne, su ne suke za su ɗauko rahoto a wurare daban-daban in su zo su haɗa shi, su ba ma mutane rahoton abin da yake faruwa a cikin al'umma ko a cikin gari.

Ina gina dangantaka ta kasuwanci da mutane a tsakanin yadda na karanci mutum, saboda ita rayuwa nan dole sai ka karanci mutum, ka san dabi'unsa na kasuwanci, ka san halayen shi na kasuwanci, ka san ya yake kasuwanci, ka tattambayi mutane in ba wani ƙorafi a kansa a game da kasuwanci. To irin su wayannan sun fi daɗin sha'anin kasuwanci, amma wasu kuma sai ka ga su basu da daɗin kasuwanci kwata-kwata, kawai dai ana yin kasuwanci da su ne saboda sanayya ko wani makamancin haka.

Eh to gaskiya, ni ba wani mayan mai son buɗe taga ba ne a ɗaki na, kawai na fi son naga wuri ya ɗanyi duhu ehen, kwasakwasa kenan. Amma in na buɗe taga to ana mataƙaz zafi ne sosai. Kuma in ana zafi wata sa'in ba wutar lantarki da yake bamu da tsayayyen lantarki ana ƙasatta mu.